Wanne abinci yake sa ka ji daɗi? Duk nau'in abincin da yake ƙunshe da nama, to gaskiya ganinsa a matsayin abin da zan ci yana sa ni ji daɗi. Dan malam abinci da nama ni' imane, abinci da nama kuma da akwai.